Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ta hanyar zuwa wureren ayyuka sosai na garuruwa ko kuma ma ƙwanciyar shiyar?

Kana son shan abinci a titi? In ta kama ba na so ama dai, in ta kama ina ci. Allah ya tsare ka.

Yaya teburin ku yake, a wurin aiki yake? Teburin da anka samu ana azawa ba, wani teburi nawa ba sosai to inda mun kaje aiki kawai ya ake.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Ta hanyar nuna aikin da ya fi sauƙi da kawo shawara.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa. Karatu ne ko nayi 'yan addu'o'i.

Yake baku ƙwarin gwiwa, kuɗi da kuma abokan aiki marar ƙissa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Wai yaushe ta samu? Na aiki, ran kusi ina shiga kasuwa. A'a wasu suna kullum suna zuwa.

Yaya kake son zama to babu takura, babu damuwa, bana son hayaniya sosai.

Kana iya tuƙin mota? A'a ban iya ba amma dai ina son in iya.

Ka fi son hawan matakale ko a lifta? A lifta ta fi daɗi hawan matakale wuya gareta na fi son lifta.

Ka na shan ruwan 'ya'yan itace? Eh ina sha, ina sha sosai.

Kana amfanj sa ajiya a yanar gizo? Eh ina amfani da exchange da kuma application.

Menene abincin da ka fi so? Na fi son shinkafa jollof ko kuma shinkafa da naman haka ko kuma tuwo da miya mai daɗi.

Nawa takalma ka kake da su? Suna da yawa takalman da na ke da su.

Wane irin kayan ɗaki kafi so? Kayan ɗaki masu ƙawa haka kuma labule da kuma wardrobe. Sune nake so.

Nawa sa'o'i kake kazo ma wayar ka kai! Ko yaushe to indai bana aiki to ina kallon waya.

Wane launi ka fi so? Launi light blue kala de mai kyau.

Na ruwa ka ci shan kullum? Ina shan ruwa da yawa, suna kai lita biyar shida fiye.

Me ka ke yi lokacin da ka afsa ka isa. Zan ɗan sasshare sannan in ɗiba ayukan da suka kwana.

Ana zuwa wurare da wuri ko daga baya. Ina zuwa da wuri. Motoci ba ita ne mai mun ci baya daga baya.

Wane app kake amfani dashi saf. Ina amfani da WhatsApp na kuma message na haya.

Ana ci da cokali ko da hannu, da kowanne yana ci, yin shinkafa ta da cokali inconaka.

Nawa nisa kake iya tafiya daga ko ƙaƙa ko na wani abu. Duk yanda ta kama ina iya tafiya na.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Filaya, sukudireba, waya daɗe sauransu.

Waɗanne ƙafo fin watsa labarai ka ke amfani da su? Browser cikin wata waya, Phoenix browser, Opera da dai sauran.

Yaya kake karɓar baƙo? Na haɗa mai abinci abinsha wurin dazai zauna.

Ta ya kake gaishe wa mutane, yadda ake gaisuwa na kwana ina yini sai da safe, da dai sauran su ta girmamawa.

Menene lambar ku me albarka? Zero, eight one, sixty-three, eighty one, fifty five, fourty, seven.